Wani irin miya kake finso? Gaskiya na fi son miyan taushe saboda miyan alayyahu yana da daɗi sosai kuma yana ƙara mun, yana ƙara jini, yana ƙara abubuwa da yawa a jikin, a jikin mutum. Don haka ko tuwo zanci ko wani irin tuwo zanci to ina amfani da miyan alayyahu ne saboda inji daɗi. Sannan kuma ko wannan zanci tuwo ko, uh, ko doya ina amfani da shi wata lokaci, inci da shi saboda ina son ina cin irin shi.

Yaya kake jira a layi? Ina jira a layi musamman a waje ɗaya, a waje ɗaya zan zauna in jira abin da nake so in jira. Kaman abokina idan yace in jira shi zaizo, jira shi ya shiga gida ya fito, to zan jira shi a wajen har sai ya shiga gida ya fito. IDan ya fito sai mu tafi. Ina samu waje a kujera ko a benci in jira shi. Ko in samu gefe ko kuma in shiga in koma idan bai fito ba zan iya komawa ɗaki. Ko kuma idan zan samu wani waje ko shago zan iya shiga in jira duk wanda nake so in jira.